Gaskiya a yanayin da na fi so na fi son yanayin sanyi. Sanyi na fi so saboda na fi sakewa, na fi jin daɗi kuma bacci ya fi daɗi. Amma idan lokacin zafi ana takura kuma akwai sauro sosai sosai.

Kwarai da gaske ina musafaha da mutane saboda mutane rahma ne, mutane albarka ne ko mutane kima ne. Saboda duk lokacin da kake tareya da mutane kana ƙara samun wasu ilimai daban-daban wanda wainda ba ka da shi. Gaskiya mutane rahma ne.

Toh gaskiya abun na ke jin tsoro a duniyar Allah nan babu abun da ya kai cutar da mutum. Mutum yana cikin zaman lafiyansa bai taɓa min ba, bai sha min ba, bai min komai ba in cutar da shi. Toh gaskiya wannan abun ya fi taɓaɗiya duk duniya kuma Allah ya raba mu da cutar da mutane.

To gaskiya ina ƙidaya kayayyaki kusan sau goma a rana, saboda ina kasuwanci daban daban. Ina kasuwancin magani kuma ina kasuwancin saida kayan sawa. To don haka akwai abubuwa da yawa na ƙidayawa.

Eeh kasikiya ina jin kwari kala kala, ina jin tsoron kwari kala kala, especially kwarin da suke cutarwa. Akwai kwari nda suke kona mutumun sannan kuma, akwai kwari nda suke chizo, akwai kwari nda suke poisoning. To gaskiya duk irin wa'innan kwarin da na cut, ina tsoron su sosai da sosai. To amma kwarin da ba sa cutarwa, ba abun da sukeyi nima babu ruwana da su, kuma basu tsoratadda ni.

Kyautan da na fi son bayarwa a duniya, kyautan turare. Na fi so in ba wa kyautan turare. Duk wani abu nau'i na kayan kamshi. Gaskiya na fi son na ba wa mutum wannan abu saboda yana cikin abun da ke burge ni a rayuwana.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa amma ba sosai ba, saboda gaskiya riƙe lema yanzu haka ma bani da lema nawa na kaina. In ka ga na riƙe lema, to zai kasance na wani ne ko na je gidan wasu ko kuma dai an ara min. To amma lema kam nawa bani da ita. Magana ta ga domin Allah kenan.

Uhm, bana raba ayyuka ga wasu saboda ni ma bani da aiki. Ma da balle na raba ayyuka ga wasu. Da dai ina da aiki, da baran zo in ninga surutu a namba. Don haka gaskiya bana raba ayyuka da wasu, wajen, ga wasu. Uhm, amma dai sai dai in na samu wani dama wata rana aka bani, aka bani takardar ɗaukan aikin wani, in ɗauki wani a matsayin, a matsayin volunteer to nakan ba wa wasu. Amma ni anawa, ni bani da kamfani, bani da abun da zan ɗauki wani ma aikace.

To amma gaskiya magana ina share ɗaki na sau ɗaya a sati. Sai sati ya yi sai in share sau ɗaya. Nan ma da ƙyar sai mamanmu ta yi, ta yi sannan sai in share. Ba na share shi haka lami lafiya.

Amma dai gaskiya na fi kuzari da yamma saboda da safe ina tashi daga bacci ina jin jikina ya mutu haka. Toh da yamma kuma gaskiya babu wani abun da yake kai na. Ina jin daɗi yamma gaskiya sosai da sosai. Ba ni da matsala inda yamma ta yi.

Eh ma ina zaman shago in wanda muke wanda yake karɓam min bayanan. Yana nan kuma ina tafiya gun abokaina mu zauna mu yi ta taɗi haka dai mu sha hira sosai da sosai.

Danna Hausa, na kunna bawani, iya Hausa suka kai sosai ba. Wa yake kakkafa? Kakkafa, kakkafa. Ubangaba. To garkiya ne maganar naku, bawane zama tayi sosai ba. To don haka ban gane me kuke nufi ba. Kakkafa ne ko kakkafa?

A gaskiya na fi son na zauna, saboda ai tsayuwa bai yi wa ace ka tsaya tun daga safe har dare kana tsaye. Ace ba abu da kai ko akwai abunda kake yi ace kawai kana tsaye ba zama. Ai ko ka yi ka sha wahala to amma zama kuma zaka iya zama yau daga safe har dare in aka ba zaɓa kuma noman noman za ka yi ba lafiya lafiya za ka yi ka tashi kuma ka yi tafiyan ka. To amma tsayuwa ba za ka iya ba.

Wani lokacin na fi so in zauna a kan kujera. En lokacin da na ke rubutu ko kuma na ke wani bayani. So amma wani lokacin kuma, wani lokacin kuma na fi so in zauna a kan taburma. Boda ita taburma don lokacin da ka gaji za ka yi kishingida ka kwantar da kanka. So amma wannan gobe wa akan kujera ne ko ka yi ma ba daɗi sai dai wuyar ka taita ciwo.

O ye yin abun da na fi so a ɗaki. Yanayin ɗakin da na fi so gaskiya, ɗakin da babu surutu, ɗakin da yake shiru ba ra kaji hayaniyan ƙowa ba. Yanayin da su nafi so gaskiya. Saboda hankali na zai fi kwanciya, inyi rayuwa na ni kaɗai.

Lokacin da zan je kasuwa kamar lokacin da na yi kai da kuɗi mana. Wannan wani irin tambaya ne, ai lokacin kasuwa shi babu wani specific lokaci da mu ka ware mai. Kawai in kana da kuɗi kaje kasuwa shine kawai. Sai dai kasuwar ce harfe. Yanzu kam yanzu dare yayi kasuwa han rufe ta, in ka je ma ba za ka samu komai ba amma dai daga karfe bakwai har karfe shida na yamma ba lokacin da ba zan je kasuwa ba. In dai buɗdi ina da kuɗi.

To wannan tambaya dai maimaita kanta tayi saboda ɗazu kunyi mun wannan tambayar sau nawa nake idaya ka yaƙi to gaskiya to da yawa sau da yawa ina idaya ka yayi inda akwai hayaniya ina idaya kawai so ina idaya.

A'a, ina shan madara kai sosai. Akwai ɗan adam ɗin da bai shan madara ne. Duk ma ɗan adam ɗin da ya ce ma mutum baya shan madara to ai ƙarya yake. Nonon maman sar menene ne, nonon da aka ba shi lokacin haihuwa. Ai na ke ga madara ne har aka yaye shi. Kuma ya yi shekara ɗaya yana shan wannan madarar. Sai yanzu mutum ya yi ce don bai, mutum yanzu ya ce bai shan madara ba. Ai musan ƙawar ƙaryan banza ne.

Cake, ina sha kai, ina shan ruwan ƴaƴan itace kala kala kamar su kwakwa da mangwaro shima na da ruwa, da lemo, da kankana, da abarba duk kaga waƴannan waƴannan ƴanƴan itatuwa ne waƴanda suke da ruwa a cikin su kuma ina shan ruwan kuma yana min daɗi.

To ina rabawa, ina rabawa sosai amma dai yanzu bacci na ke yi. Gaba ɗaya jikina dai yabi ya mutu kuma ban gama kallon bidiyon nan ba. Wanna shine Allah ya sa mu dace amin. Amma ina rabawa da ke, da ke yanar gizo ina rabawa a yanar gizo wurin sosai.

Ka na saba da shirye shiryen kamfan komfuta ina saban tawa sosai ma. Munyi a Windows Windows Seven na dawo Eight, yanzu ana Windows Eleven. Na ina zaɓa.

Eh ina iya kunna wuta wace irin wuta? Eh wutan gobara ce dai ban iya kunnawa in kuma wutan ƙona shara ne nan kam ina kunnawa yawanci. Yau yau din nan ma na so in kunna na ƙona sharan mu na magunguna sai na je TikTok.